Eh lalle kuwa ina amfani da mataimakin murya. Idan ina so in yi magana da jama'a da yawa, ina amfani da wannan microphone. Domin in tabbata cewa kowa ya ji me nake faɗi. Ko kuma ina karantarwa a aji domin ni malami ne a jami'a kuma ina samu ɗalibai da yawa, sai yana sa ni kwarai ina amfani da mataimakin murya.

Ina yawan zuwa shago inda ake saida kamar irin su lemon kwalba da siga, da kuli, da biskit da kuma biredi. Ina yawan zuwa irin wannan shago a wajen nake sayi waɗansu kayayyaki kamar su maggi da nake amfani da shi. Ama wani sa'a ina amfani da shago ne a yanar gizo, a wajen idan zan yi sayayya mafi yawa don yana da sauki. Wuya in yi amfani da waya dina ne kawai. In zaɓo me da mai zan saya, sannan sai a ka mun har gida ba sai na samu wani tashin hankali ko na dame kaina ba. Amma idan ba zan yi wannan babban sayayyan ba, shagon da yake nan kusa da ni gida, da gidana shi nake zuwa in jan yi sayayya. In sayi ruwan da zan sha wato ruwa irin ta leda kenan. In sayi maggi, in sayi gishiri, in sayi duk wani abun da, da kuɗi kaɗan zan iya siya in yi amfani da shi. Amma idan ina da gagarumin sayayyan da zan yi lalle kuwa, a yanar gizo nake amfani irin shagon da nake zuwa ke.

Ina tafiyan kasuwanci, ina zuwan kasuwanci in sayi irin su hatsi, in sayi masara, in sayi dawa, in sayi shinkafa. iNa yi haka wani lokacin aje domin idan farashin ya tashi sai in sayar. Ko wane Alhamis ina zuwan kasuwan Giwa da kuɗi domin in je in sayi hatsin da zan ajiye in sayar nan gaba. Wani jifan kuma ina siya ne kawai domin cin gida in kawo don za mu yi amfani da shi mu ci. Sannan ina kuma zuwan ka-kasuwanci in sayo abubuwan da zanyi amfani da shi a gida kamar su shinkafan. Irin kasuwancin da nake zuwa in yi kenan.

Eh lalle kuwa ina son ɗaukan hotuna. Babu kaman na yi wani sabon kaya, idan nai wani shiga ko kuma na je wani biki. Mafi mahimmanci domin tuna gaba. Sai in yi hotuna domin in tuna wannan bikin. Ko kuma na haɗu da wani abokin Arziki wanda ya jima ba mu gan juna ba domin tuna wa nan gaba sai in yi hoto. Ina yin hotuna domin waƴannan dalilai. Ko dai idan na je inda akwai wani abun da ya faru da nan gaba zan samu in tuna, ina yin hoto. Ina yawan zuwa buga kwallo wani sa'an sai in je in yi hoto don na san wanda muke buga kwallon nan da su. Akwai ranan da za mu rabu ba za mu gan juna ba. Wajen shekaru mai yawa yin haka sai in yi hoto. Don yin hotuna ya taimake ni gaba gajin da ya sa akwai da yawan da, da zan manta da su. Amma don ina da hotuna da muka yi can shekarun baya sai sa ni in tuna da waƴannan abubuwan da ya haɗa mun da ya sa nai wannan hotunan. Shi ya sa nake yin hotuna domin in ajiye.

Eh lalle ina kallon taurari da daddare. Babu ma kamar idan na fita, wajajen irin ƙarfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare, sai in ɗaga idanuna in kalli sama, in gan yadda taurarai suna nan cunkoso, yanda suna nan a tare a wuri ɗaya. Wani sa'an ma, idan nayi tafiya sai in duba wani taurariya, wanda kila yana nan dab da kan gidan da nake zama. Gashi yana, da kyawan gani da dare idan mutum ya gan yadda taurarai suke. Akwai inda za ka gansu ƙanana ne, akwai inda kuma za ka gansu manya-manya suna tare. Yana bani abun sha'awa sosai, idan na ɗaga idanu ina kallon taurari. Kaman lokacin da nake ƙarami, kullum m-m-marmari nake ingan cewa dare yayi domin in gan yadda taurari suke.

Lallai kuwa ina siyan kaya a yanar gizo. Idan ina da sayayya wanda ke da yawa ina amfani da yanar gizo in yi wannan sayayyar, domin yana da sauki mun. Bai wuce in yi amfani da waya dina kawai, in zabo me da me zan siya kuma in yi amfani da katin banki wanda za a cire wannan kuɗaɗen kuma kayan har gida za a kawo mun. Amma idan bukatan ba abu da yawa ne wanda zan siya ba ina amfani da shagunan da suke kusa da ni. Yanar gizo ya sa rayuwa ya zama da sauki sosai gaskiya. Domin yanzu ba sai mutum ya shiga mota ya je da nisa ba, duk ko ne abun da kake buɗa ko kayayyakin kamar talabishin, kayayyakin abinci ne, kayayyakin sa kamar sutura, duk kana iya siya a yanar gizo.

Yanda nake magana da abokan ciniki, muna amfani da waya ne ko kuma irin sashe wajen dandali irin ko WhatsApp ko kuma sako haka kawai daga waya wanda zan rubuta masa. Amma mafi yawa kira muke yi a waya. In ji yaya harkan kasuwa yake, kuma kayayyakin sun tashi ne ko kuma suna kasa. Sannan kuma zan samu kayan idan ina biɗan kayan ko ba zan samu ba. Wato yanda muke magana ke nan. Shi ma idan akwai wani sakon da zai ba ni sai ya kira ni a waya ya gaya mini. Haka muke hulɗa da haka kuma muke magana yau da kullum.

Kiɗa irin ta gargajiya, irin ta Hausa shi nake son ji. Kiɗa irin ta Mamman Shata, Mamman Shata ikon Allah marigayi Mamman Shata da su marigayiya Hajia Barmani Sigai da kuma su kiɗan gidajen sarauta wanda sarkin waƙa Naziru ke yi. Irin wayannan kiɗa nake son ji sosai. Akwai kuma mawaƙa Hausa da suke Nijar kamar su Abdulsalam da su Aisha Fulbe. Duk ina jin waƙoƙinsu irin kiɗan da nake ji ke nan sosai. Ban da haka akwai na zamani wanda kuma ake yi su Fati Niger su suke wayannan waƙoƙin zamani suna da kiɗa irin ta zamani.

Ina taimakawa mutane wajen ba su kyautan abinci da kuma kyautan kuɗi. Ajiyar da nake zama akwai ƙasassu akwai wanda kuma suna da ƙarfi su yi amfani da hannunsu su nema abun zamani. Amma mallai jama’an da suke kusa da ni idan na gan kamar akwai bukata ya kamata a taimaka, ana taimakawa. Wani sa’an kuma da yake mun yi karatun boko muna iya zuwa wajen gwamnati mu nemi ɗauki wanda za a kawo wa jama’a. Abun da bamu da ƙarfin yi gwamnati za mu same su domin mu tattauna da su mu gaya musu ga damuwan jama’a. Amma abun da kuma ina da ƙarfin yi idan abinci ne, idan kuɗi ina taimakon jama’a da shi sosai.

Ina da takalma da yawa, kodda yake yawancin na kyautar da su. Takalman da nake da su yanzu guda biyar ne. Domin bana son tara takalma da yawa, da kuma ba amfani nake yi da su ba. Wa yan na guda biyar kusan dukka ina amfani da su a mako. Yau ina sa wannan, gobe ina sa wancan. Haka nake yi. Sannan na gan sun fara, su fa suna ɓacewa sai in kyautar da shi in je in siyo sabo. Haka nake yi. Ba kamar da dan nake tara takalma buhu buhu kuma bana amfani da su ba. Amma lalai bana sayen kowane irin takalmi. Ina neman takalmi ne wanda yake da kyau kuma zai jima ina amfani da shi sosai. Irin wa'yan nan takalman nake saya.

Ina yawan son 'ya'yan itace kamar irin su mangwaro, ayaba, gwaiba, abarba, piya da makamantansu. Na fi son ayaba sosai gaskiya da kuma mangwaro. Mangwaro ina yn amfani da ruwansa don yana da sinadari mai kyau na gina jiki. Sannan kuma kankana ina son cin kankana sosai da kuma gwaibaa. Gwaiba ma 'ya'yan itace ne wanda lallai kuwa ina siya in ci. Akwai kuma cashew. Wannan lokacin shan cashew ne anan garin nan mu. Mangwaro ina yin amfani da ruwansa don yana da sinadari mai kyau na gina jiki.

I lallai kuwa ina kare wayana daga kwayar cuta. Bana yawan haɗa wayana da wayansu sakonin da ake tura daga yanar gizo hakan nan, sai na tabbatar daga ina wannan saƙon ya fita kafin na danna akansa. Amma ba haka ba. Wayana kullum ina tabbatar cewa na kare shi daga kwayar cuta.

Akwai saki kala kala. Akwai sakin gero, akwai sakin masara, akwai sakin shinkafa, akwai sakin dawa. A cikin wa'annan ire-iren sakin, akwai wanda ma ake amfani da shi wajen yin gwate. Ina busa saki. Idan zan busa saki, ina amfani da matankaɗiya ko kuma tray. Waƴannan abubuwa guda biyu nake amfani da su in busa saki. Kamar ina son busa sakin dawa ko masara ko shinkafa, ina amfani da matan-matankaɗiya ko kuma tray. Sai in tsaya, in nemi ko karamin kwanon da zan yi amfani da shi in tsaya inda iska zai ta busowa ko kuma in yi amfani da iska daga bakina. Ina busa wannan sakin domin waƴanda ba su da kyau a ciki iska sai ya kwashe su gabaki ɗaya. Idan kuma na gan sakine wanda zai ban wahalan busawa, ina iya ba da shi wa ja tu mata ko kuma 'yar'uwata, yayata ta taya ni busawa. Amalalle akwai sakin da muke amfani kamar sakin gero muke amfani da shi wajen yin kunu. Wannan ma idan muka gyara shi muka wanke ya bushe aka samu aka cire wa'inda ba su da amfani a ciki, muna yi amfani da shi mu yi kunu na masara kuma muna yin gwate da shi.

Na fi son fanka akan AC domin wayewar kai da na samu game da amfani da fanka da kuma AC. Na fahimci cewa ai AC yana da bala'in matsala ga lafiyar ɗan adam. Yana da wuyan sha'ani sosai. Shi AC yana da ko kuma yana kawo cututtuka ga ɗan adam sosai domin irin iskan da yake ba da shi ba iska wanda a asali wanda Ubangiji ke turo mana ba. Fanka da sauƙi da yake iskan fanka ko sanyin da fanka yake ba da shi ba kamar na AC ba. Huro wa yake yi. Wani sa'an shi fankan ka yakan iya kawo mura amma da sauƙi gara shi sosai. Shi ya sa na fi son fanka a ɗaki fiye da shi AC domin ba na son abun da zai taɓa lafiyar jikina. Fankan ma wayan su sa'a yi idan na gan zai kawo min matsala lokacin sanyi ba na damuwa in buɗe in yi amfani da shi. AC dai jifa jifa hakan nan shine nake son gan kaina a cikin AC don ban son abun da zai taɓa lafiyan jikina. Amma kamar fanka ina da shi a ɗaki da shi nake amfani. Ko da yake yanzu ana ɗan sanyi a inda nake, na yi kwan biyu ban yi amfani da shi ba amma can idan aka shiga zufa zan koma amfani da, da fanka.

Ina yawan son kallon Indian fim da kuma fim na al'adu da gargajiyan Hausawa. Fim irin ta su Ɗan Ibro wato Kannywood da su Zillai da su, ahmm makamantansu haka de irin fim da nake son kallo kenan. To sigai da su dumɓaru da su Boloko ina yawan kallo don suna ƙara tuna mana da al'adun Hausawa da kuma gargajiyan Hausawa da yanda ake mu'amala da juna, yanda ake zamantakewa tare. Sannan kuma fim ɗin Indiya ma ina kallo don yaka koya yanda suke soyayya da yanda kuma suke gudanar da ayyukansu a can Indiya. Lallai wansu sa'an kuma ina so in kalli fim da aka yi daga China don yanda suke irin faɗa faɗinsu. Shi ma yana sani in sa zuciya in kalli wannan fim ɗin sosai kuwa. Irin fim da nake son kallo kenan.

Bamu da Wi-Fi a gida amma inda nake aiki akwai Wi-Fi. Ko da yake na gwamnati ce wadda ta yi ma ma'aikata. A gida dai ina amfani da waya na, da shi nake hawan yanar gizo. Amma idan na je ofishi ina amfani da Wi-Fi na gwamnati daga safe har yamma. Kuma 5G ne, yana da ƙarfi sosai. Ina iya har in kallo da shi, in tura sako ne har waya ma ina iya yi da shi kamar ta irin su WhatsApp da kuma Telegram. Amma in ba haka ba, da zarar na zo gida, sai dai ko in kunna waya na in yi amfani da shi wajen gudanar da duk wani harkar yanar gizon da nake so in yi amfani da shi. Sai kuma washe gari idan na koma ofis kuma, sai in je in yi amfani da wireless in ko kuma Wi-Fi na gwamnati.

Na fi son biki irin ta kokowa ta gargajiya kamar irin dambe da kokowa. Na tuna dambe irin tu wanda su shagon fada ke yi. Akwai wata bikin kokowan gargajiyan da ake yi a hukumar Lamurde Local Government, ana kiranta Kwete. Ko wani watan uku na shekara de ake wannan bikin. Ina son halartan wannan biki, domin a wajen za ka gan jarumai sosai, sai a sa kuɗi da mota duk wanda ya iya yayi kokuwa ya zo na farko ya zama zakara. Sarki zai fita ya bashi wannan kyautan kuɗin ko mota. Alalle na halarci wannan bikin kuma na yi kwan biyu dai ban je ba amma lalle duk wanda na halartan na ji daɗi sosai kuma yana sada zumunta tsakanin jama'a sosai. Sai ka gan matasa sun taru sosai, an taru ana kallo, gashi dai ana ta ihu. 'Yan siyasa ma suna zuwa domin zarafi ne musu su ma su zo su yi amfani da shi su yi siyasan su. Sannan za ka gan al'adan mutanen ɓacama yanda suke gudanar da al'adunsu. Sannan sai a kammala da wannan wasan kokuwa kuma duk wanda ya zo na farko yana da kyauta wanda za a ba sa. Ina matuƙan farin ciki duk wani shekaran da dai na sami kaina a Lamurde zan sa-- zan so in je in sake yin wannan kallon wannan bikin.

Lalle ina ci da cokali, ina ci da hannu kuma ya danganta wane irin abinci ne. Idan shinkafa nake ci, na fi so in yi amfani da cokali in ci wannan shinkafan ko shayi ko kuma kunu ina amfani da cokali. Idan tuwo ne, to lallai kuwa ina amfani da hannu. Don tun na tashi abin da na koya game da rayuwa ke nan, cewa akwa abincin da ake ci da cokali, akwa abincin da ake ci da hannu. Shayi, shinkafa, wake duk da su taliya dai duk da cokali nake ci. Amma duk abin da ya shafi tuwo, lallai kuwa da hannu nake ci. Tuwo da miyan kuka, tuwo da miyan taushe, tuwo da miyan karkashi, tuwo da miyan lalo ko tuwo da miyan gwargwaza ko tuwo da miyan gyada duk wa in nan dai da hannu nake cin su. Don ya fi bada kala idan ka yi amfani da hannu ka ci tuwo da ka yi amfani da cokali. Amma kuma wai domin an ce waiwaiye don tafiya, don tuna lokacin da nake yaro kila idan ina da shinkafa sai in gwada ci da hannu amma kuma baya gaskiya bana jin daɗin ci hakan ko ya burge ni. Amma me za'a yi wai ance atuna baya. Amma in ba haka ba, ni duk abincin da zan ci wanda ya shafi amfani da cokali zan yi amfani da cokali. Wanda zan yi amfani da hannu ne sai in yi amfani da hannu.

Yanke shawara a aiki ya dangana wane irin shawara ne nake yankewa. Idan shawaran da ya shafe abun da zan yi wa kaina ne, ko zan je ci abinci ko in je in huta wannan yanke shawaran ni zan tittaɓe kaina da kaina zan yanke wannan shawaran. Amma idan yanke shawaran da ya shafe ya za mu gudanar da aiki kuma mu sa ma'aikata ya ci gaba. Eh lalai kuwa ina neman in ji in yawon bakin abokanai aiki ko kuma wanda ya zama shine shugaban mu a wajen aiki. Sai in tattaɓe shi in gaya musu cewa ah ga shawara me kuka gan kuma yaya za mu yi mu ci burin wannan abun. Idan abun dai kuma ya shafe dole ne in same shi shugaba, yi masa bayani ya gan ya kamata sai in je in same shi. Sannan yin haka duk za mu zo sun siya maɗaurin su daya duk za mu zauna mu yi shawara sannan kuma dukkan mu mu yanke wannan shawaran cewa kowa ya yadda kowa ya amince cewa a i wannan matakin ne za a ɗauka ga rahoton da za a iya a samu, ga ci gaban da za a iya samu idan hakan ya faru sai a yanke shawara. Amma idan shawaran da ya shafe ah ina so in je in yi bacci, ina so in je gida, ina so in ci abinci wannan zan yanketa da kaina ba sai na nemi shawara daga wajen wani a wajen aiki ba ni da kaina zan tashi in ce to ni fa zan je in yi kaza, ni zan je in ci abinci, ni zan je in yi bacci. Faɗa musu kawai zan yi amma ba wai ina neman shawara daga bakinsu ba domin na riga na yanke shawara a kan abun da zan yi.